Tambayan nan ta ce kana sanya safa kullum? A'a, a zahirin gaskiya ne bana sanya safa kullum. So kuma idan ka ga na sa safa ba mamaki zan sa, sau ciki ne. So.

Kana cije farce? A'a, ba na cije farce. Saboda ba abu bane mai kyau. Wannan ƙazan ta ce ma, cije farce. Idan farcen ka ya cika, kamata yayi ka samu ma yanka abun yankan farce ka yanke. Amma ba ka sa a baki kana ciza wa ba.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh to ni ba harka kasuwanci nake na saye da sayarwa ba gaskiya. So ni sana'a ta koyarwa ba siye da siyarwa ba. So gaskiya.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Eh to yadda nake bayar da ra'ayina a aiki? Toh a zahirin gaskiya sai na saurari sauran mutane tukuna, na ji nasu ra'ayoyin, sannan sai in zo da nawan ra'ayin sai in ce to ni ma a duba nawa. Amma ba wai tilastawa nake cewa dole sai an ɗau nawa ba.

Wannan tambayar tace kana shan magani kullum? A'a, bana shan magani kullum, saboda lafiya ta ƙalau. Shan magani kuma kullum ai sai marar lafiya so ko wanda yakeda matsala. Toni bana shan magani kullum sai in ta kama.

Wane shago kake fi zuwa? Shagon da na fi zuwa shine shagon da ake siyar da provisions. So wanda dole ne mutum ya siye irin waɗannan abu wa ne wanda ake amfani da su na yau da kullum.